Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, nakan rera waƙa lokacin wanka. Amma rera waƙa lokacin wanka ba mutum yake shirya ba. Wun lokaci mutum zai gan kansa yake rera waƙa lokacin wanka amma ba kowani lokaci bane.

Kana amfani da kunnen waya? Eh nakan amfani da kunnen waya. Idan ina cikin jama'a nakan yi amfani da kunnen waya. Dalilin da nake yin amfani da kunnen waya shine don kare indami mutane da abin da nake ji a cikin wayana da kuma kar surutu ya ji. Anani jin abun da nake ji a cikin wayana.